Wannan ya danganta da yanayin yanar gizon ko yanayin fejin da na buɗe nake amfani da shi. Idan yakan ba da dama a raba sikirin ɗin, nakan raba. Idan kuma ba mai bada damar a raba sikirin ɗin zuwa gida biyu ko sama da haka ba, bana raba shi.

Kwarai kuwa nakan biya kudi ta hanyar anfanida internet kota waya. Musamman da yake a yanzu, a-amfani da kuɗi na zahiri ko na ce cash ya taƙaita a hannun mutane. Saboda haka a-amfani da waya wajen tura kuɗi ko kuma karɓar kuɗi ta hanyar waya kusan a yanzu ya yawaita, kuma hatta ga cinikayya ma kusan shi aka fi yi.

Hayaniya kam ita kanta ba abar so ba ce kuma ba abar da mutum zai ce yana jin daɗinta ba, saboda haka a duk lokacin da na ji hayaniya bana jin daɗinta. Kuma a duk lokacin da ake yin ta za ka ji masu yin surutan suna yin maganganu ne yayin da muryarsu take sama saboda kowa da ma ya riga ya zo wuya kaɗan yake jira ya haike wa ɗan uwansa to.

Na fi yin wanka da safe. Kafin na shiga al'amuran da zan gabatar a ranar, to lokacin yakan fi mun daɗi a nayi wanka, sai kuma a lokacin da na gama ayyukan da zan yi a rana, kafin na kwanta, ko kuma da zaran na gama su, to shi ma wannan lokaci na kan yi wanka domin sauke gajiyar da na ɗeba a wannan rana.

Tambaya ta ce kana da sa hannu a saƙonninku? Sa hannu ma'ana ina da sa hannu wajen aiko da saƙonni ko kuwa a'a, tambayar dai ba a yi ta yanda za a fahimci ina ta dosa ba. Kana da sa hannu a saƙonninku, saƙonnin da ake turowa ko ko wa'yansu saƙonni?

Sosai kuwa ina sanya hula, musamman a lokacin da na sanya dogayen kaya ko kayan da yake kaya ne na ɗinkakku, ma'ana kamar yadi, kamar shadda ko makamantan haka. Nakan sanya hula, imma ta kasance zanna bukar, imma ta kasance da manga, imma ta kasance dara. Amma a lokutan da dama na fi sanya dara, saboda ita in ka ɗauko ta za ka tsaftace ta ne ka goge inda ya kamata ka goge, ka take ta yadda za ta yi kyau. Ba kamar hula wacce take zanna bukar ko da manga, wannan aka ɗauki tsawon lokaci ba ka wanke ta ba to ta kan yi laushi, sannan ta kan nuna datti sosai saboda ace dara ce. Amma dukkanninsu za ka ga idan mutum ya sanya su suna yi masa kyau.

Samuwar ƙwarin gwiwa a aiki takan kasance ka idan ta tabbata ko idan a lokacin da ka tabbatar da cewa aikin da kake yi wani zai amfana da wannan aikin. Idan kuma wani ya amfana, zai kasance amfanuwa ce da za ta saka masa fahimtar wani abu wanda a da bai sani ba a ƙaruwa a yanayin yadda yake gudanar da al'amuransa a yau da gobe. So hakan zai ƙara maka ƙarfin gwiwa cewa ba iya aiki kake yi wanda za ka samu kuɗi ba, a'a iya aiki ne da kake yi wanda za ka samu, a zamu iya cewa lada ko za ka samu tagomashi ko kana taimakon al'umma ne domin su san yadda ake gudanar da wasu abubuwa ko yanda za su gyara wasu abubuwa ko yanda za su aiwatar da wasu abubuwa wanda a da, wataƙila kafin gudanar da wannan aikin naka ba su san da hakan ba.

To wannan tambaya, menene kayan cici-cici da kake fi so? Menene kayan kacici-kacici da ka fi so, ko kuma menene kayan abinci da ka fi so? To tambayar dai ba ta fito ba. Menene kayan cici-cici da ka fi so? Babu ma'ana gaskiya. Amma dai idan kayan abinci ne, na kan so abinci wanda yake ba mai tauri ba, ma'ana abincin da yake mai ruwa-ruwa, ko kuma idan mai tauri ne ya kasance akwai ganye a tare da shi. Ma'ana ganye mu ce kamar alaiyahu ko kuma mu ce salak ko kuma mu ce ganye dai da zai a kasance an yanka shi akan abincin, dangin su tumatir a haɗa da shi ko tattasai a yanka shi a kai ko albasa a yankata a kai ko wani abu makamancin haka wanda zai ƙara wa abincin a ko kuma in ce ɗanɗanon abincin ya kasance ya ƙara daɗi.

Sosai kuwa, dafa abinci yana cikin abubuwan da suka fi mun komai sauki, saboda ba wahala ba ce, ɗora ruwa ne da kuma ka san adadin mintin da in ruwan yayi za ka zuba abun da za ka dafa ka dafa shi. Saboda haka a'a, dafa abinci yana cikin abun da yafi kowane abu sauki da kuma sanya nishaɗi.

Abubuwa da dama. Wasu daga cikinsu su kan kasance kallo, wasu daga cikinsu kan kasance tafiya a wuraren da mutum bai sani ba, wasu daga cikinsu kan kasance karanta abun da mutum bai sani ba a da. Duka wa'yannan kan kawo wa mutum nishaɗi a lokacin da yake da buƙatarsa.

Nakan kunna Bluetooth a lokacin da zan yi amfani da shi domin haɗa shi da earpiece wanda zan yi amfani da shi domin sauraron wani abu ko kuma kallon wani abu, amma ba a kullum nakan kunna shi ba. Sakamakon nakan kunna shi ne a lokacin da nake da buƙatar sa.

Kana ƙetare ƙafafu domin lokacin zama? Ƙafafu dai ban san yadda za a ƙetare ƙafafu kuma a lokacin zama ba. Sai dai idan tankwashe ƙafafu za a yi a lokacin zama. Idan haka ake nufi to ina a yi kuma na san saura da dama wanda suke da lafiyayyar ƙafa su ma suna yi. Amma ƙetare ƙafafun lokacin zama ban san yaya ake yinshi ba.